Eh, shi unguwar namu babu wani da yake a ɓoye. Shi ungwan namu na wuri da yana wuri ne da yake a fili. Inda kace za ka zo, kana zuwa shan kwana ka ce, daidai wurin Malam Yunusa mai shago. Gefen, eh farin wurin nan da ake sayar da mota. To duk wanda ka ma irin wannan kotancen, in dai har gidanmu kake so ya zo, shi ke nan kawai. Da ya tsaya a wurin masu sayar da mota kamar ya tsaya a ƙofan gidanmu ne. Ko bakin ƙofa ka fito ka ɗaga mai hannu zai ƙara so ya shigo. Mu ba ma wurin, ba ma a ɓoye, ba ma wuri da yake a ɓoye. Muna fili ne. Kuma da yake muna tsakiyar gari ne, to ba mu da wani matsala. Kwace mutum ya ƙasa gane adireshi ko ya ƙasa gane wurin inda zai yi ya ƙara so ya shigo.

Idai har maganin dariya ne, mu mutane masu so muna shiga, eh, kafafen sada zumunta muna nemo irin, eh, wasannin barkwanci haka wa'inda zasu sa mutum dariya. Kuma ni mutum ne mai son yin wasa, ka fita kaga iyalai da yara ka ɗanto na faɗa a ɗanye dariya a yi nishaɗi, to ni waɗannan ina sawa. Wanda ni kuma na fi mai matawa a ciki shine zan samu irin yara na dai ɗan ɗanto na faɗan su. Ka san ace yawan wasa da yara kuma yana kawo raini. Amma babu yanda za'a yi kai ba kaɗan fara'a da yara ba ka nuna musun yanda za'ayi su san cewa kana tare da su ba.

Eh, abubuwan da ake zuba shara a ijiye a bakin ƙofa, sannan su kuma masu aikin kwashe shara. Suna dai suna zuwa nan ne kowane ranan Litinin ne ko ba su zo Litinin ba, za su zo ranan Asabar. In ka zuba abun kwashe sharan da ke bakin ƙofar gida, su kuma za su zo sai su kwashe. To da yake wani lokaci sukan yi sati biyu ko sama da sati biyu ba su zo ba, sai tarar sharan ya yi yawa. Amma ina ji daga kwanakin baya bayan nan sun fara zuwa akai-akai kuma suna kwashewa dai-dai kuma wurin yana kyau saboda inda ba a barin datti. Wuri yana kyau amma in aka bar datti kamar iska haka kuwa aka yi ruwa sosai ya ɗan kwashe shi ya ɓata wuri. Dole ka ga sai mun sake sharewa kenan.

Tom ni ina zuwa masallaci ko kuma in je ɗaki ko in je wurin shaƙatawa. Idan na tafi wurin shaƙatawa ne kaɗai zan je in zauna don kwantar da hankali, a sami lokaci komi ya koma daidai. Komi ya koma sai ti sannan sai a dawo a ci gaba da abubuwa. Wani na zuwa fiye da sau ɗaya a rana ko sau biyu a rana sannan kuma idan ka je can, ba wai ka bar wurin mutanen ne saboda ba ka son kaya. Saura kaɗan, natsine ka kwantar da hankali kaɗan, nemi abu mai, abun sha mai sanyi, sana'an sha, ah, kaɗan ci sanyi sanyi a jiki sai hankalin ka ya kwanta kuma ya dawo daidai. Sannan sai a koma kuma ka je a ci gaba da harkokin yau da kullum.

To gaskiya, mu dai muna amfani da famfo kuma muna da rijiya kuma sannan akwai burtsatse a unguwar ni duk dai ba a gidan yake ba. Kuma muna da tankin ajiyan ruwa babba wanda muke ajiya. Muna ajiye ruwa, idan an kawo famfo duk da dai ba wani kawowan kirki ake yi ba amma dai, maneji dai ana ɗan kawo wa sama sama. Wani lokaci sau ɗaya a sati, wani lokaci sau ɗaya a sati biyu, wani lokacin ma har sau ɗaya a wata. Wani lokacin ma hayya yafi wata ana ɗan samu dai akawo shi na famfon sama sama. Sannan kuma duka dai a tanki muke ajiyan su. Sannan kuma, um, eh ana aiki da ruwan sosai saboda ruwa abu ne da ɗan adam baya iya, um, baya iya rayuwa sai, sai da ruwa. Saboda asalin ɗan adam ɗin shi ma dai jikin shi dai ya ƙunshi ruwa so dole sai kana, a harka da ruwa.